Ina iya tafiya nisan kilomita biyar a ƙafa. Tafiya da ƙafa. Ina tafiya mai nisa. Tafiya da ƙafa kilomita goma.

Bokiti guda biyu gare mu a gida. Muna da bokiti guda biyu a gida. Sati guda.